Abin da nake yi don nishaɗi shine ina ƙoƙari in yi zumunci da mutane muyi zaman lafiya, muyi zaman tare. Domin in na zo yin nishaɗi, in na tashi bikin nishaɗi, babban biki, in kira mutane su zo muyi walwala, mu ci abinci, mu ji daɗi tare da su.

Eh ƙwarai, da gaske ina musafaha da mutane. Domin musafaha da mutane ya kan jawo ni kusa da mutane, in gane halin mutane, in san waye ne wannan makiyina ne ko masoyina. Musafaha da mutane yana da muhimmanci, yana da daraja kuma yana da kyau.

Ba na kan iya yin iyo, domin yana da wuya in ka shiga ruwa baka iya iyo ba, ruwa zai tafi da kai mutum ya je ya mutu. Shi ya sa ba na mafara son in shiga ruwan katon ruwan kogin ko ruwan rafi. Ina guje ruwa domin ban iya iyo ba, kada ruwa ya tafi da ni in je in mutu a banza ko in sami wani la'ani da zan ce da na sani mai ya kai ni yin iyo.

Eh nakan ajiye kofin a bayan mu domin ajiyan da zamu ajiye na kofin a baya mu yafi kyau domin zamu wanke mu ajiye shi da kyau domin kada datti ya lalata kofin. Muna ajiye kofin da tsafta domin in zamu sha ruwan mu sha ruwan da abu mai tsafta domin lafiya shine rayuwa.

Abincin da yake sa da gida ɗin shine tuwon shinkafa da miyan kuka da nama a ciki da kifi bushashe. In an dafa miyan kuka a ɗauki man shanu a sa mashi a ciki. Wallahi tallahi ina ci wannan abincin, tuwon shinkafa da miyan kuka, haba malam daɗin kan babu kamanta.

Eh, nake, nakan kunna sanarwar, sanarwar app domin ni ma in yi amfani da app na sanarwa, in bada nawa sanarwa domin duk dun-duniya su ji abin da yake faruwa da abubuwan da nake so a mun a sanarwa. App na sanarwa yana da kyau sosai kuma yana gudanar da sako zuwa nesa. App ɗin yana da ƙoƙari kuma jama'a suna son sa sosai. Ko nima ina kunna shi dan in samu sadarwa da sa, da sanarwa sosai.

Yadda jadawalin aikinmu yake shine mukan shirya shi muyi jadawali sosai da ma'aikata da kowa da kowa wanda yake nan a wajen aikin mu. Mukan yi jadawali sosai sosai domin mu samu kan aikin ko mu gane kan aikinmu a inda muke aikatawa.

Nakan ci abincin dare wajen misali ƙarfe shida zuwa ƙarfe shida da rabi, domin abincin ya samu ya narke a cikina kuma inji daɗi. Domin inna ci abincin dare yayi sosai bazan iya bacci ba, amma na ci abinci misali ƙarfe shida na yamma zuwa shida da rabi zanje daɗin jikina. Zanci abinci da wuri domin abinci mai samu ya aiki a jikina da wuri kafin na kwanta. Dole jikina ya motsa kafin nan in kwanta inyi bacci. Yakan kawo cuta or you know stop.

Yadda nake inganta ayyukana shine nakan duba in lissafi ya zan fara aikin ina inganta su akan nauyin aikin ne. Zan fara aiki da wanda yana da nauyi zan yi shi da wuri in gama shi kafin nan inzo kan in inganta wannan da bai da aiki mai wuya sai in ci gaba da shi in kare. In na gama ayyukan duka sai in ga na ji dadi kuma sai in huta.

Eh, nakan rubuta duk abin da aka kashe kuɗi, a kuɗi. Domin in na rubuta duk abin da na kashe kuɗi akan aiki, zan gane cewa duka kuɗin da na kashe bai tafi a banza ba tun da ina da lissafi kuma na rubuta shi duk kuɗin da na kashe akan aikin da na aikata. Dole kuma zan gane cewa ban yi ɓarna ba, kuɗin kuma bai ɓace ba. Na yi shi a hanyar da dai. Domin in ban rubuta ba, ba zan yi lissafi da kyau ba, kuma ba zan ga amfanin kuɗin ba. Amma duka kuɗin da nake rubuta da na kashe akan aiki ina rubuta shi, ina ajiye rahoto. Domin in za a tambaye ni, zan nuna rahoto ga abin da na kashe, ga yadda aka yi da kuɗin, don mutane su gane da ba zai kawo mana bala'i kuma sifa kuwa ce ma wa'i zargin wani ya sace kuɗin aiki ba.

Sosai sosai na kan ji kukan zakara ko wani safe. Da sassafe da asubahi zakara zai fara kuka don ya tada jama'a, jama'a da daga barci. Farin kukan da za ka ji na zakara ne. "Kya kya kya". Zakara na cara domin ma kaima kasan cewa gari ya waye, lokaci ya yi maka ka tashi ka san abun da ka ke ciki ka fara shiri. Za ka je wajen aiki, ko za ka je makaranta, ko za ka je kasuwa. Zakara na bamu shaida cewa mu tashi gari ya waye.

Na fi son gudum fanka akan lamba uku. Lamba uku yana ba da iska da kyau, bai yi yawa ba, bai yi kaɗanba. Yana nan, yana juyawa daidai, daidai, daidai gudum fanka lamba uku shine nafi so. Yana ba da iska daidai kuma har ya sa ni in yi ta jin daɗi har in yi bacci ban san lokaci ba.

Dangantakarmu da abokan aiki yana da kyau. Muna zama tare muyi aiki da kyau domin aikin da muke da shi yayi kyau mu samu cin nasara a kai. Dangantakarmu da abokan aiki yakan sa mu musan juna, mu fahimci juna, mu fahimci aiki da muke yi. Ko mu yi zaman abokantaka ba mai ɓata ma wani rai ba mai taka ma wani hakkinshi. Muyi aikinmu a cikin gaskiya a cikin abokantaka.

Nakan yi cajin wayata a kowane yamma. Da zarar na dawo aiki, idan akwai wutan lantarki, nakan ɗauki wayana inyi caji. In na dawo in babu wutan lantarki, zan iya kunna na'ura wadda zai bani wuta janareto kenan, sai in kunna shi sai in yi cajin wayana. In babu wuta a gidanmu, zan iya ɗauka wayana in kai gidan makwabta domin in samu caji.

Ina, muna da bokkati guda shida a gidanmu. Muna da bukati da muke amfani da shi guda a bayan ɗaki. Muna da bokkati da muna ɗeba ruwan sha guda biyu. Muna da bukkati da muna yin wanke wanke kwanuka da shi. Muna da ɗaɗayan bokkati kuma wanda muke yin ɗauraya a ciki. Kuma bukatan namu muna adana su. In mun gama duk bukatu da muke yi da su, muna kan wanke shi, mu wanke bokkatan mu ajiye su da kyau, domin kada ko sauran su suzo su dauka mu. Suyi amfani da su.

Eh ina da katin kasuwanci. Wanda nake zuwa kasuwa ina amfani da shi, ina yin sayayyan abubuwa daban daban. Dalili shine yafi, yafi in yi amfani da katin kasuwanci akan in rike kuɗi in shiga kasuwa da shi. Domin akwai mugaye masu sata masu zamba. In ka rike kuɗi ka shiga kasuwa, amma da taimakon katin kasuwanci in na rike kati duk abin da nake so in saya sai in miƙa kati in yi lissafi in biya da katin kasuwanci.

Nakan je kasuwa ranar Asabar. Domin daga Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a ina zuwa aiki. Ranar Asabar da Lahadi shine ranar hutu na. Shine na ɗauki ranar Asabar a kullayomi iniga zuwa kasuwa ina cefane. Domin ranar Asabar ya fi mini. In naje kasuwa nayi cefane, in dawo gida, in san abun da nake ciki kuma in huta. Ranar Asabar na ya fi mini ranar zuwa kasuwa.

Launin idanu na shine ina da launin fari da digon baqi a ciki. Idanu na suna nan fari fat, ba wani datti a ciki, ba wani ciwo. Yana nan fari fat da baki a ciki. Shine launin idanu na.

Abin da ya fi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya. A duk abin da mutum zai yi a kasuwanci, ka samu darajan kasuwanci, ka samu ribar kasuwanci, ka samu aboki da za ku yi cinikin kasuwanci da shi, ku kafa kasuwancin ku da muhimmancin shi akan gaskiya. Don gaskiya ne ta fi komai. Gaskiya a gaskiya a kasuwanci, a gaskiya za a samu cin gaba, za a samu karuwa, za a samu ganewa kuma mutum zai samu riba sosai domin komai shi yana yin shi akan gaskiya.

Gaskiya bana iya lissafi in ce ga yadda nake amfani da intanet. A kullayaumi in na tashi zan kunna wayana in sa intanet, in takaranta labarbaru ko in duba su sakonai ko ni da kaina in tura sakonai ma mutane a intanet. Kuma ko in duba Facebook ko in duba TikTok. Toh, ni dai ban da-- bana kirgawa ko so nawa nake amfani da intanet. A kullum da na kan yi amfani da intanet ban san iyakar lissafin su ba.

Yadda muke sadarwa a wajen aiki shine, akan kira wata rana a kira mutum a waya a bada sako a wajen aiki. Wata rana kuma za'a rubuta, a rubuce a tura maka sako a wajen aiki, domin ka gane abun da ake so a ka yi. In baka gane ba kaje ka tambaya, "yaya ne ake yin wannan abun?" So-- dalis-- so da ka san cewa yadda za ka aikata ka yi aiki da kyau.

Eh na iya hawan keke sosai sosai. Tun ina da shekara goma sha biyu na koya hawan keke. Har yanzu ma na iya hawan keke. Nakan hau keke in je kasuwa in cefane, nakan hau keke in je makaranta in dawo. Akan aike ni a gida kuma nakan hau keke in je duk aika da aka aike ni a gida in je in dawo.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki. Kowane ɗaki a gidanmu muna da fanka akan rufin shi. Domin wannan fankan yana taimake mu, kamar a lokacin zafi, lokacin zufa, mukan kunna fanka da yake rufin ɗakin mu domin mu sha iska, domin mu ji daɗin zama a ɗaki kuma mu iya bacci. Amma in babu fanka ba za mu iya bacci ba domin akwai zufa sosai sosai. Fanka yana taimake mu, yana koran sauro, yana ba mu iska. Muna jin daɗin bacci a kullum yomi. Bacci ba zai faru ba.

Dangantakar mu da shugabannin aikin mu yana da kyau. Muna nan kusa tare dan muna aiki hannu da hannu. Kuma shugabannin aikin mu suna son mu sosai. Suna koyar da mana aikin da gaske, yadda zamu gane yin aikin da kyau, domin mu samu cin nasara da cin gaba da dukkan ayyukan mu. Dangantaka da abokan aikin mu da shugabannin aikin mu yana nan kud da kud. Suna kaunar mu kwarai da gaske. Ba su ɗaura fuska, ba su nuna girman kai, ba su ɗaukaka kansu. Suna nan ɗaukan kansu daidai da mu. Kuma muna zaman lafiya. Muna ayyukan mu tare da shugabannin aikin mu kamar mu ƴan uwa ne.

Yadda muke sa hannu namu, yadda yake shine mukan sa hannu akan takarda muyi rubutu, mu bada shaida cewa ga yadda abu yake dai-dai. In mun sa hannu shine shaidanmu cewa nine na yi wannan aiki kuma na sa hannu na yadda da wannan aiki da nayi kafin nan in miƙa shi zuwa gaba.

Irin ƙasa da gidanmu yake da shi shine yashi. Yashin yana da kyau, baya riƙe datti, yana da haske. In an share kan yashin gidanmu ba za ka ga ko datti guda ba. Ciyawa baya tsira a kan ƙasan gidanmu domin yashi ne. Kuma yashin ruwa baya rikewa. Ko a da an yi ruwan sama a gidanmu, domin gidan, domin ƙasan da ya kan yake kan gidanmu yashi ne, ruwa zai shanye, ruwa zai wuce kuma wurin zai zauna da tsabta ba datti.

Kayan ciye-ciye da na fi so shine ƙosai. Na fi son cin ƙosai sosai. In na samu ƙosai mai zafi, haba, zan ci shi sosai. Shine kayan ciye-ciye da na fi so. In na samu ƙosai da lemon kwalba, in na ci ƙosai na, na gama na ɗauki lemon kwalba na in sha a kai, sai kai sai inji daɗi.

Yadda nake ji a ranan biyan albashi shine nakan ji daɗi sosai. Don za a bani albashi da zan je in yi cefane da shi, in sayi abubuwa da yawa, in biya bukata, in biya kuɗin makaranta ma yarana, in sayi kayan abinci, in biyasutu-- sutura, in biya kuɗin magani in bamu da lafiya, zan yi amfani da kuɗin albashi na in biya kuɗin magani kuma in ɗauka kuɗi in ba ja tumana, in ba iyalina don su ma su ci su yi amfana da kuɗin albashi na.

Kwarai dagaske, na iya amfani da kwamfuta sosai sosai. Na iya danna na'urorin kwamfuta, na iya yin rubutu da kwamfuta, na iya yin kome da kome da lissafi da kome da kome da kwamfuta, na iya aika sakonai da kwamfuta, na iya rubutu da kwamfuta, na iya yin kuma yin copy da kwamfuta har da sanar da sako da kwamfuta.

Lokacin da na kamu da mura, na kan nemi magani, na nemi lemon tsami, in matse ruwan in sha shi da ruwan zafi kuma in yi wanka da ruwan zafi domin muran da yake jikina ya fita. Sai in nemi rope ko mantaleto in yi amfani da shi, in saka a cikin hancina in sheke shi, in sheka sosai kuma in rufe jikina da bargo. In kiyaye kaina da sanyi domin in samu dama, domin mura in samu sauki. Kuma na kan je shago in nemi maganin mura in sha domin in samu lafiya.

Inda nake son ziyarta shine asibiti. Inje in kai gudumawa da gaisuwa ma marasa lafiya a asibiti. Inje in dube su, in musu addu'a, in gaishe su, in tambaye su yayi jiki, in musu addu'a Allah ya kare saukin jikin Ubangiji Allah kuma ya basu lafiya. Na fi ziyartan asibiti.

Irin ice cream da na fi so shine wannan irin ice cream da yana nan da ƙanshin vanilla flavor. Yana nan da daɗi. In yana nan da sanyi ka samu ice cream da vanilla flavor sai ka sha shi, ka ji daɗi, sai ka ji ranka ya kwanta.

Yadda nake son zama, ina son zama a kwancin hankali. Bana son zama da za a zo atayar mun da hankali, a ɓata mun rai ko a zage ni ko a ce mun kaza. Na yi wani ma wani abu kaza a ɗaura mun sharri. Bana son irin wannan zama. Ina son zaman da zai bani kwanciyan hankali da nagarta.

Ba na sanya safa kullum, domin sanya safa a lokacin zufa ba daɗi. Lokacin da nake sanya safa, sai lokacin sanyi da lokacin ruwan sama. A, shi ya sa ba na son sanya safa kullum, sai dai idan akwai dalilin da zai sa in sanya safa, shi ne nake sa. Lokacin ruwan sama da lokacin sanyi.

Nakan farka bacci a kullum ƙarfe shida zuwa ƙarfe shida da rabi na safe. Lokaci ne nakan farka, in tashi, in yi addu'a, in na gama addu'a da safe kafin in san aikin da zan yi da safe. Farkawa da sassafe, da sassafe ya fi mun, domin in samu yin ayyuka da yawa, in kammala su kafin in tafi wajen aiki.

Eh ina son kallon faduwar rana, domin faduwar rana yana da kyaun gani. Zaka ga yadda ranan yana tafiya a hankali a hankali yana shiga har ya zo ya ɓace. Har sai ka ga wuri ya fara baki baki baki ya fara duhu shikenan dare yayi. In rana ya faɗi, inuwa takan zo babu zafin rana kuma.

Hmm, na iya rera waƙoƙi sosai sosai. Rera waƙa yana da daɗi, yakan kawo mun kwanciyan hankali. Duk ran da rai na ya ɓaci, zan fara rera waƙoƙi kala kala. Indinga rera waƙa, waƙa yakan kawo mun kwancin hankali, yakan tuna mun da baya, yakan kawo mini zuciya ta ta kwanta in manta da abun da ya ɓata mun rai.

Na fi son yin rubutu da fensir, domin in na yi rubutu da fensir, yana da abun da in na yi kuskure, yana da abun da zan goge rubutun da shi. Amma na yi rubutu da alƙalami, ba abun gogewa. Fensir yana da sauki, bai da nauyi, bai da damuwa. A kullum yaumin na fi son yin rubutu da fensir.